Ita shinkafa tana da sauƙin sarrafawa ne, sannan kuma ana sarrafa ta da nau'o'i daban-daban. A musaman wanda ku kayi magana a kai nan da shinkafa da miya kuma hakan yasa da yawan gidaje suke amfani da ita lokacin biki, domin ganin ma wa'anda suka zo wajen nan biki sun ji daɗin abin da suka zo. Kuma haka yake ko a gidan mu, ni ma idan ana biki a gidan mu, haka da shinkafa akafi amfani. Kamar yadda nace ana iya yin wainar shinkafa, ana iya dafadukan shinkafa, ana iya shinkafa da miya, ana iya shinkafa da mai da yaa e da mai da yaji. Duk dai nau'o'i daban-daban na shinkafa domin faranta ma wa'annan da suka zo biki rai.

To waƙoƙin zamani an yo su ne da nau'o'i na kiɗa irin na zamani na fiyano, maimakon na gargajiya wanda aka yi su da ganguna, kalangu, kotso, jauje, fare, aa kukuma da sauran su. To dan haka, shi wannan na fiyano tun da na zamani ne, to dole yafi daɗin shiga kunne saboda wa'an da suka yi fiyanon sun yi nazari fiye da wa'an can masu na gargajiya.

Abin da zai canza ya ko ya canza cin abincin yanzu da na da. Shine ire-iren abincin da ake ci, da kuma nagartar abincin da. A abubuwan sinadaran da ke ciki, waɗanda suke sa ka ji daɗi da ɗanɗano a bakinka, da kuma yadda suke inganta lafiyarka. Wannan zai sa ka ci abinci yanzu ka ɗauki lokaci ba tare da ka ƙara ci ba, maimakon da da ake ci a kai a kai.

Abun da ya bani da zan ɗauka magana akai shine cire tallafin man fetur da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi. Tun daga ranar da ya cire wannan tallafi, al’ummar Najeriya suka fada cikin bala’i da mawuyacin hali. Yanzu a ƙasar Najeriya, daga talaka sai mai kuɗi, babu yan tsakiya wanda ake ce musu yan middle class, so kowa azaba yake sha, kowa wuya yake sha. Ƙasar duk ta rikice. Wannan shine labarin da zan iya bayarwa.

Bankwana a hausa shine mu kwana lafiya, seda safe, Allah ya tashe mu lafiya. Waɗannan kalmomi sune Bahaushe yake fara amfani da su. A lokacin da zai sallama da abokin, eh, firansa ko tattaunawansa a lokacin da za su je su kwanta, in dare ya yi.

Da zaran gari ya waye, an waye gari ranar babban sallah. Zaka tarar kowa dama ya tanadi sabon kayan sa, san za'a yi wanka da wuri, a tafi masallacin idi da wuri, aaah domin a dawo ayi yankan ragunan layya. To dan haka kowa zai fita cike da murna da farin ciki, kwai da kwarkwata, yaro da babba, a iyaye da dattijai da kowa za'a tafi masallaci. Dai inda ƙarfe tara tayi zuwa tara da rabi an dawo daga masallaci sai a fara ruguntsumin yanka raguna idan aka yanka raguna ayi duk ƙoƙarin gyara nama, washe gari wasu tun a rana su soya wasu kuma sai washe gari. Dan an shiga cikin shagulgulan bikin sallah kenan har sai bayan kwana uku.

Toshi batun ruwa gaskiya, ahh mu a inda muke muna samun ruwan pamfo ba dai akai akai ba lokaci bayan lokaci. Dan haka mun tanaji manya manyan robobin adana ruwa wanda dashi muke tara mu adana ruwan da zai dauke mu kwanaki. Kuma wannan ya bada damar dole muke takatsantsan wajen kula da ruwan, domin ahh ya zama wani abu bai faɗa ko ya lalata shi ba.

To a kullum mut-- na tashi da safe, bayan na kintsa zan kama hanya a ƙafa inyi tafiya ta kamar kilomita ɗaya sannan in isa inda nake aiki. Haka kuma zamuyi zirga-zirga mu gama mu sakeyiwo wannan tafiya ta kilomita ɗaya domin dawowa gida. A hanya mukan gama da abubuwa iri daban daban, wani na al'ajabi, wani na burgewa, abin sha'awa, wani kuma abin ban mamaki. So dan haka kullum munada labarin bayarwa. Na abinda muka gani a kan hanyar mu ta zuwa kota dawowa.

Mafi yawanci a ƙasar Hausa, laƙabi yana da alaƙa da suna da kuma gado. Alal misali, zakaga ana ce wa mutum, ah, Usman, mai suna Usman ana ce mashi Shehu. Ana mai laƙabi da Shehu saboda Shehu Usman Danfodiyo. Alal misali, mutumin da aka haifa ranar Laraba ana mai laƙabi da Balarabe. So mutumin da aka haifa ko macen da aka haifa ran Talata ana mata laƙabi da Talatu. Wanda aka haifa ran Litinin ana mai laƙabi da Liti. Wanda aka haifa ran Juma'a ana mai laƙabi da Ɗanjummai. Wacce aka haifa ran Alhamis ana mata laƙabi da Lami. Haka haka abubuwan suke tafiya a ƙasar Hausa da kuma wuraren mu gabaki ɗaya.

A ita hanyar intanet wata fasaha ce da ta zo ta kuma ke ba matasa aikin yi musamman mu a nan kasar mu da aikin yi ya zama abu mai wahala. Kuma hanya ce da ta taimaka da kuma karfafa kariya ga matasa wajen fadawa harkokin daba da shaye-shaye da makamantansu. To wanna babban ci gaba ne samuwar wannan hanya ta intanet.

To, a da muna da al adar duk yaron da aka haifa sai an mishi zane a fuska. Wannan zanan yana ɓata fuskar yaro, amma mu kuma a al'adance muna ganin wata alama ce da duk inda ka ga me irin wannan zanen, ƙasan ɗan uwanka ne. To wannan al'ada munyi ƙoƙarin iya ƙoƙarinmu mun ga mun kawar da ita. Yanzu ba a ɓata ma yara fuska. Ɗan uwanka ko me ya zama ɗan uwanka ne za ka gane shi. Ya san ka, ka san shi, za kui zumunci sai dai in baku so ba. Don haka wannan al'ada mun canza ta. Yanzu ba a yi ma yara wannan zane a fuska.

Ja ya fado, ja ya dauka. Wannan karin magana yana nuna cewa mutumin da ya kawo abun kuma ya ɗauki abinsa. To kalmace karin magana ne wanda ake amfani da shi lokacin da mutum yayi wani abu mai kama da rowa. Ka ba da abu da hannun dama, ka karɓi kayan ka da hannun hagu. So shine Bahaushe yake karin maganar ja ya fado, ja ya ɗauka.

Hakika, a biredi na tasiri sosai musamman idan da gari ya waye za a yi kalaci. To ni dai a gidan mu biredi na tasiri sosai saboda muna da maciya biredi sosai a gidan mu. Sannan ita kuma gurasa idan aka ce yamma ta yi aka same ta an sa mata kuli da ganye da abubuwan ta, a za ka ga yara suna so suna wawa suna jin daɗin ta.

Na farko dai ana gane buƙatar jarirai ne da kukansu. Lokacin da suke da wata bukata za su yi kuka wannan shine yaren farko da ake ganewa. Lokacin da suka girma suka zama ƙananan yara ana amfani da kwatance da alamomin hannu da kuma gwalangwalan ɗin da suke yi don basa iya faɗin abun yadda ya kamata.

Toda masu wasu kuɗi ne da an ƙosa su zo, ba sabin ba ba a taɓa haduwa da su ba, sai kuma gashi za su zo. Don haka cikin farin ciki da murna anyi kasafi tun kafin ranar da kuɗin zasu zo ana jiran zuwan su. Tana zuwa sai maganan rabo a bawa na kaza ai ka siyo kaza in sai kaza haka dai akayi cikin murna da farin ciki.

A'a babban abincin da na fi iyawa shine dafa doya fara. Dan haka da farko zan samu ruwan zafi na, idan na ɗora tukunya tana tafiya zan fere doya ta. Idan na fera na wanke ta sai in samu ɗan gishiri kaɗan in dan barbada a ciki in juya sai in zuba ta in rufe. Zuwa minti talatin ta tausa za ta yin ƙuru. To daga nan sai in dan rage karfin wutar ta silala sai in ciro doyata sai in yayyanka ta. Sai kuma in ci da abun da na tanada. Miya ne, a'a mai ne da dai makamantansu.

Matakin farko idan ya zama ba ka da lafiya, shine ka tuntuɓi likita kai tsaye ka nufa asibiti domin ɗaukan mataki. Ba wai sai ka jira ciwon ya ci ya cinye ka sannan ka tafi asibiti. Toh dan haka mu a gidanmu, da zarar mutum ya ji bai da lafiya kuma ya zama ciwon bai yi kama da ɗan nagajiya ko wani ɗan ƙaramin damuwa ba, to asibiti yake nufa domin ya je ya gabatar da kanshi gaban likita domin ya duba shi.

Rabon kuɗin shiga ya danganta da abin da ke shigowa ne. Abin da ke shigowa shi yake ba da damar irin rabon da ya kamata a zo a yi. Haka ƙarshen watan ma abin da ya shigo, wato adashi, a haka da shi ake ƙasafi. Gara ma shi adashi yana da ƙa'ida, kowa ya san me ya zuba. Idan ka zuba, dan haka ka san a wata me za ka kwasa. Shi ko wannan na matun shigowa ya danganta da yadda neman ya kasance.

Duk lokacin da aka ce ga wasu manyan kuɗi sun shigo mun, to ranar zaka ji ni kaman ɗan doki jikina zai yi ƙarfi. Ko abinci ma ban damu in ci ba, saboda ina jina da manya manyan kuɗi. Wannan rana duk lokacin da ta auku, to haka ake samu na. Haka ita ce rana mafi girma da zan ji ƙarfi, in kuma kasance cikin ƙarfi da kuzari fiye da kowane lokaci.

Watan liyafar cin abinci da muka je a shekarar dubu biyu da ashirin da biyu, wanda ya zama abincin da ke wurin abinci ne na kowace nahiya, wato intercontinental dish. Ai ko mun sha shagali saboda mun ga abinci iri-iri masu daɗin gaske kuma wannan abincin anyi shi da yawan da sai da kowa ya ƙoshi.

Wato gida mai zaure ana nufin gida irin na da wanda yake da sasa-sasa da kuma shiyya-shiyya. A wannan gida, wato zama ne wanda yake na "kalle ni in kalle ka" yana da daɗi ba shi da daɗi. Amma dai dukka iyalai suna guri ɗaya ne cikin aminci. Don haka mun rayu a irin wannan gidajen kuma zumunci ya fi ƙarfafuwa a wannan gidajen fiye da irin gidajen da muke zaune yanzu kai kaɗai.

Abincin da na fi so shine sakwara wanda ake yin daka doya, tayi lukwi-lukwi a miya ta garuntu kuma ana yi mata miya iri daban-daban. Vegetable ne wato miyar ganye ko miyar egusi ko miyar kuɓewa da dai sauransu da miyar tumatur kuma yana da daɗin sarrafawa da sulɓi kana ci kana santi. Wannan ya sa duk inda naje ko wurin sayan abinci naje abin da nake fara tambaya shine a kawo sakwara kuma duk inda kaje za ka ga sakwara tana da tsada saboda abu ne da ke da daɗi da ɗanɗanon da kowa ke so.